Eh, yadda nake tara, inda nake fara saƙo zuwa ga babba da kuma abokin Hausa shine abokin cikin Hausa shine ina nuna bambancin da nake nuna shine babba ina bashi girma sosai. Ina kai-- zan gaishe shi da farko, gaisuwan farko zan gaishe shi ya an tashi lafiya da sauransu in ba lafiya, ya jiki, ya haƙuri da juna da sauransu. Sai kuma aboki shi kawai yane ya kake lafiya da sauransu. Bana wani a'a sai ina kwana ko wani abu kowai zance yane ya kakke ya, ya gida yas kaza kaza haka nake gaisuwa. So bana wani, mm-hmm, yauwa. So haka nake gaisuwa. Ina je aboki dai daga ka ji muna magana da aboki ko a waya ne to ka san yanayin yanda ka san wannan da aboki nake magana ba wai da babban mutum ba. So haka nake, nake magana da aboki. Babban mutum kuma a hankali zan yi magana, anitse, a nitsuwa, zan yi magana, zan yi tunani kamin in yi magana kuma ina magana ne direct bana bi ta gefe gefe. Ina faɗa ne abun dai ya, ya kamata in faɗa da zai fahimta. So akwai bambanci gaskiya ina bambantawa. Aboki kawai zan mishi magana any how zan mishi magana anyhow ne muyi magana. Ba wani abun nan a ciki.

Eh to gaskiya, um ina, ina son ziyarta, ziyartar ƴan uwana da suke kusa. Kuma abin da zan iya ce ina yawan ziyartar masallaci. Yauwa masallaci wurin ibada ne kuma kullum ina zuwa ko wane rana so huɗu, so biyar. A rana yana fiye da haka ma kuma ran Juma'a ina ɗan zuwan ziyara da kuma ran Asabar da Lahadi ina yawan zuwan ziyara wurin 'yan uwana in je in gaishe su da sauransu. Saboda gaskiya wannan wuraren da nake yawan ziyarta kenan sai kuma makaranta. Makaranta dai wurin karatu ne, so shi ma dai ina ziyartan makaranta sosai. In je in yi karatu lokacin da a za a yi lecture in dawo gida. Waƴannan dai su ne dai wuraren da nake son ziyarta gaskiya. Saboda ziyarta abu ne mai kyau kuma abu ne mai amfani, mai mahimmanci mai ƙara danƙon zumunci ga mutane da suke zama a wuri ɗaya.

Eh to gaskiya matsalan yara da suke wasa da yawa gaskiya yakan jawo a jin ciwo da sauran su suna iya wasa na tsahon lokaci kaman awa ɗaya awa biyu basu gaji ba kuma wani wasan wasan banza ne a'a yaro yaje ya ɗauka abun nan ya harba nan ball da sauransu wasan kwaikwayo faɗa da juna da sauransu dai a hauna a soka. Kuma gaskiyan da muke sarrafa shine muna ma yaro faɗa muna gayami shi wannan ba daidai ba ne ga daidai a nan wannan ba daidai ba ne. Kuma muna ƙoƙarin mu samu abun da zai ja ma yaro yaro hankali ya rage wasan banza shine kaman a misali in yaro yana yawan wasan banza mun gan yana haɗawa da zage zage da faɗa da abokanayen shi to muna ƙoƙarin sashi kaman a islamiyya na makaranta na addini ko kuma a ɗauke shi a kai shi wani unguwa ƴan uwanshi ko wurin kakanshi da sauran su so haka muke yi.

To, am goro gaskiya lokacin da ake ba da goro shine ah yawanci lokacin suna. In za'a nada suna misali mata mace ta haihu in za a yi suna ana raba goro. Wannan kamar al'adamu ne na Hausawa, so ana raba goro. In mace ta zatai aure sai dai ba kowa yake yi ba. Namiji yana kawo goro, eh namiji yana kawo goro da gishiri an raba to ana raba goro in za-- in ana sadaka ko irin sauka ko in anyi rasuwa ana addu'a da sauransu shi ma ana raba goro eh kuma kowa na iya bayarwa ba dole sai mutum ɗaya ba. Kawai al'ada ne na Hausa al'adamu ne. Kowa na da nashi yana yin al'adanshi. Wasu kam ma su in baƙi sun zo gidansu ne a wani al'ada in sun zo gidansu za su ɗauka goro su basu. Amma wasu wani gefen kuma Hausawa yawanci sai a lokacin suna, lokacin rasuwa in an rasu ana addu'a, lokacin aure in za ana aure ana ɗaura aure a masallaci ko a gida haka ana raba goro ko kuma lokacin in an kawo tambayan aure na na mace ana kawo da goro sai a raba to shine lokutan da ake amfani da su. So kowa na iya rabawa ba dole sai mutum ɗaya ba.

Wani al'adar abun da muka gani game da al'adar tarbiyantar da yara shine kowa zai iya tarbiyantar da yaro. In kana da maƙwabta, ba wai dole sai shi yayi be da yaro ko kuma dole sai yaron shi kaɗai zai tarbiyantar ba. In ya ga yaron maƙwabcin shi yana abinda ba daidai ba, zai iya ya kiran sa ya ce mishi ya zo ya, ya zo wannan abinda ya ke yi ba daidai bane ya sa shi a hanyar abinda ya kamata kuma gaskiya abun ya zo ya ɗan sau yanzu a canjin yanayin canjin al'adar mu na Hausawa na yanzu. Saboda sai ka samu yaro ya yi laifi amma in ba uban shi ne ko uwar shi ne ta gaya mashi ba daidai ba ba zai ji maganan kowa ba. Gaskiya al'ada ya canja da sau sosai. Kuma abun gaskiya yana ɗan damun mu saboda abun ba daɗi. Ka ga mutum ba zai iya gayama in iyayen ka ba su da rai shi ke nan ba wanda zai iya gaya ma kenan ba daidai ba inn kayi abun da ba daidai ba. So abun al'adan gaskiya ya ɗan canja a yanayin yanzu da ake ciki. So ana ɗan samu ɗan wannan ƙalubalen eh sau da dama saboda yanayin da ake ciki. So amma da kam gaskiya yanda da yake gaskiya za ka iya ka zane yaro ma in ma yaro maƙwabcinka ne ko ba ɗanka ba ne ko ba ka taɓa haihuwa ba. In dai yaro ne a gaban ka za ka iya ka zane shi, za ka iya ka gaya ma shi gaskiya kuma zai ji maganan ka zayi godiya gobe kuma zai gyara kuma ba zai manta da maganan da ka mishi ba. So gaskiya wannan abun yana ɗan damun mu sosai a yanzu saboda al'ada ya canja. Ba kowane, kowane yaro ne zai ji maganan wani ba in ya mishi.

Eh to waƙoƙin sa yara bacci da kuma wanda na sani gaskiya wanda yake rarrashin yara shine kamar waƙan ama yaro waye babanka ka zaka zaka zaka dai da sauransu. Waƙoƙi ne dai suke da daɗi. Akwai su de akwai na waye babanka, akwai na zo muje makaranta, akwai na yaro da yara ku zo ku haɗu kacici-kacici. Waƙoƙin dai suna nan da dama, waƙoƙin suna nan da dama gaskiya kuma muna ɗan jin daɗinsu dai gaskiya. A yawanci dai da muke yara dai ana mana su to yanzu dai yaran yanzu kam shi ma ba wani abun nan zai ji ba sai dai kawai a yi nema wani sabo amma yaro. So kalmomin dai suna nan dai daban daban ana chanchanzawa yau da kullum yau da kullum kuma a yanzu dai wanda ake rerawa yara gaskiya, yawanci na yaro yaro wannan kaza kaza de, yaro yaro waye mamanka, waye babanka, duk de shi ɗin ne dai ake rera wa. Kalmomin kenan yaro waye mamanka, waye babanka, waye antinka, ka ce mama, ka ce baba, ka ce anti ana koya ma yaro dai saboda ya koyi magana dai da sauransu to shine ake yi.

Eh to yanda muke shawara yanda za mu je gaskiya lokacin hutu shine, eh muna zama muyi nazari muyi tunani ina za mu je, me za mu je muyi, kwana nawa za mu je muyi, lokacin mu je mu huta ko kuma mu zauna mu gani nawa za mu kashe, kuɗaɗen da za mu kashe, kuɗi kenan da za mu kashe. Kuma masu ruwa da tsaki a shawaran gaskiya sune wayanda suke jagoran tafiyar manya a cikinmu wayanda suka fi shekaru. Kuma zaɓin ƙarshe da ake shi ne ana zuwa a yi irge ne, wanda suka fi cewa in an ce a yi kaza aka ce a yi kaza. A misali an ba da abubuwa biyu da za a yi, sai ace wa yake goyon bayan abun da za a yi na farko. In wanda yafi goyon bayan, duk wayanda suka fi goyon bayan abin da za a yi sun fi yawa to su za a yi demokraɗiyya ake yi, so su za a bi maganar su so haka ake yi, zaɓi biyu ake bayarwa kowa ya zaɓa wanne kuka ga ya fi ko zaɓi uku. So in aka kalla wanda suka fi yawa to su ne za, to shi ne shawaran da za a bi ke nan. Sai kuma a yi nazari nawa ne za a kashe, nawa za a haɗa. So gaskiya wannan dai shi ne kuma ina za a je awa nawa ya kamata za a je a yi, inda sauransu. So wannan dai su ne, eh shawarin da muke yanka shawara kenan in za mu je kaman lokacin hutu in za mu je ke nan.